A gaskiya dattawan unguwar mu suna kulawa da lafiyarsu yanda ya kamata. Kai wannan magana akan dattawan mu ta sa na ji daɗi sosai. Su ne bankin hikima na unguwar mu gaskiya. Tafiyar su ta yamma a kowane yamma, da misalin ƙarfe biyar za ka gan su suna tafiya, suna kira. Uhm, sun, a yanda muke kiran tafiyar shi ne tafiyar lafiya. Uhm, suna fita daga, suna fita daga gidajen su da sanduna, da hula, da takalmi na roba. Suna tafiya a hankali kan titi, suna gaisawa kamar haka. Suna cewa "sannu baba" sai kuma baban ya ce "lafiya lau". Wani lokacin tsayawa ƙarƙashin bishiya irin su bishiyar neem suna, suna, suna zama suna tattaunawa. Ba sa gudu. Suna cewa jiki yana son motsi amma ba, ba wauta ba. Wannan, wannan tafiyar tana ba su iska, da rana, da damar ganin juna ba tare da ita, idan ba tare da iska jiki ba, idan ba tare da iska ba jiki zai tsufa da sauri. Abincin da suke ci mai sauƙi ne ba wai abincin manya manyan hotel ba. Mai sauƙi ne amma yana sa ƙarfi sosai a jiki. Kuna da, suna shan kunu da gero da dawa. Ba shinkafa mai yawa ba. Suna cewa ciki yana cika ba'a matse shi ba sosai. Miyar sukan ci miyar ganye, karkanda, alayyahu, zogale. Suna cewa magani na Allah yana cikin ganye. Sukan sha ruwa mai yawa. Kullum suna da kwalba kusa da su. Su sha ruwa ya sa su ƙarfi su ji idan sun ji ƙishirwa. 'Ya'yan itace kamar irin su gwanda, lemu, gyaɗa, kaɗa uhm, gyaɗa kaɗan kaɗan amma sukan ci shi kullum. Uhm, ba su cin dare, abincin dare da yawa. Abincin su na, na ƙarshe yakan kasance kafin magariba ne. Sirrin su, su raba rabi su tashi da rabi. Shawarwarin lafiya da su ke bayarwa, ai su malamai ne. Duk lokacin da ka bi su sai ka ji karatu. Su kan ci abar fashi. Suna cewa fushi yana kashe mutum fiye da cuta. Idan wani ya fusata, idan wani ya fusata ka, ka yi murmushi, ka wuce, ka yi barci. Su na kwana da sauri da wuri. Su na tashi da wuri. Uhm, jikin su yana gyara kansa idan yana bacci. Tafiya da addu'a. Kafin su fita suna addu'a suna cewa lafiya daga Allah ce amma dole ka kula da kanka. Sannan kuma sukan ce kada kaci ka zauna bayan ka ci abinci a yi, a yi ɗan tafiya kaɗan ko da a cikin farfajiya ne. Suna cewa kuma a yi magana da jama'a. Su ba sa son kaɗaici. Suna cewa zama shi kaɗai yana sa tsufa a zuciya. A taƙaice dai dattijai ba suda dogaro da magani kawai ba abincin su ne maganin su. Tafiyar su magani ne. Hikimar su ma magani ne.

Kai wannan babban darasi ne na rayuwa. Dattijai sun san cewa ihu ba shi ne ƙarfi ba, haƙuri da nauyi ne ƙarfi. Kamar su kan yi amfani da kalmomin fushi masu nauyi amma ba zafi ba. Ba sa cewa "kai wawa" ko kuma su ce "kai banza." suna zaɓar kalmar kamar wuƙa mai kaifi amma ba ta yanka ba. Misali, idan yaro ya yi kuskure, maimakon ihu zai ce, "Ɗan uwana, wannan abin da ka yi, zuciya ta tayi raɗaɗi," ko "to Allah ya kyauta amma ka tuna itacen da ba a datse ba yana ɓata gida," ko "na ji abin kuma na gani, za mu yi magana da safe." lokacin da zuciya ta kwanta, kalmomin su suna shiga zuciya ba kunne kawai ba. Suna da nauyi saboda ba su da yawa. Shirun da yake magana fiye da ihu, wannan shi ne mafi girman makaminsu. Lokacin da suka ji haushi, ba sa amsawa da gudu. Suna tsayawa, suna su fuskanci juna, suna kallon ƙasa. Shiru wani lokaci na tsawon mintuna biyar. Wannan shiru yana sa ya yi tunani kamar sau ɗari. Haka sai su yi numfashi mai zurfi. Suna fitar da numfashin tare da murmushi, suna cewa ihu yana rage daraja mai magana. Shiru yana ƙara daraja. A cikin wannan shiru, kai ka fara jin kunya da kanka. Ba sa buƙatar tsawata maka. Darasin wannan hali, me muke koyi da shi? Kamar irinsu ƙarfi. Ƙarfi shine sarrafa kai. Duk wanda zai iya fushi yayi ihu, wannan amma jarumi ne wanda ya iya rike bakin sa. Mutunta kai da mutunta wani. Lokacin da ka yi ihu, ka ɓata kanka da wanda ka yi wa ihu. Dattijon yana kiyaye mutuncinsa, sai kuma magana magana ta bi bayan kwanciyar hankali. Suna jiran fushin ya tafi sannan su zauna su tattauna magana. A lokacin fushi tana haifar da rauni. Yara suna kallo, ƙanana suna koyi. Idan suka ga babba yana magana cikin mutunci, su ma za su yi haka. A takaice dai, dattijo ba ya ƙar fushi da fushi. Yana murmushi da nauyin hikima da shiru. Kamar yadda ruwa da ke kwarara a hankali yana haƙo dutse, haka kalmominsu masu laushi suke gyara zuciya.

A gaskiya safiya ta takasance kamar haka ne, am da farko idan na tashi nakan godema Allah. Sannan na nakan ce alhamdulillah sai nai addu'a, addu'an farkawa daga bacci. Allah ya bamu ranar alkhairi domin lafiya da numfashi sune farkon arziki. Nakan yi tsafta kamar in yi wanka da ruwan sanyi. Wanka da ruwan sanyi do-domin farka, domin farka wa gaba ki ɗaya daga bacci. Nakan shafe baki, gyaran kai, na saka wata riga mai tsafta ko da za ta zaka zauna a gida haka. Ciki cikin ciki da jiki ko ko koda ƙosai ko shayi da gurasa. Bayan haka sai tafiyar, sai tafiyar safiya, ta mintuna kamar goma haka domin jini ya tsaya, ya zagaya a jikina. Nakan duba waya amma ba da, ba daga, daga gawa ba. Da farkon rayuwa ta rayuwa ta gaskiya. Nakan tsara ranata sai na zauna na yi tunani yau me zanyi. Na rubuta abubuwa kamar guda uku haka masu muhimmanci ba sau, ba sauran ba sannan a fita da niyyar mai kyau. Sirrin safiya mai albarka, dattijai suna cewa yadda ka fara safiya haka ranarka za ta tafi. Idan ka fara da gaggawa da fushi, ranar za ta rikice amma idan ka fara da ladabi da godiya ko da matsala ta zo zaka iya maganceta. A takaice dai da safiya idan na tashi nakan gode ma Allah na yi wanka, na tsaftace jikina, na ci abinci sannan kuma na tashi na fita da niyya mai kyau.

Eh ina amfani da ajiya a yanar gizo. Wallahi rayuwa ba tare da shi ba ai wahala ce. Abin yanda nake amfani da shi shine don hotuna da bidiyo wayata tana cika da sauri. Don haka duk hotunan iyali, na biki, na tafiya sai na ajiye su a Google Drive da ko kuma iCloud. Idan wayata ta lalace ba zan yi kuka ba. Don muhimmancin takardu kamar irin su CV na, shaidar makaranta na, bill na haske da ruwa duk a cikin ajiya ina iya buɗe su a ko ina ko da a wayan abokina ne. Don aiki ina aiki da abokai muna rubutu tare muna sharing Google Document da kuma Excel a yanar gizo ba sai an turo da email ba. Me abin da ya sa nake son ajiya a yanar gizo shine baya ɓacewa ba kamar pen drive ko ba kamar pen drive ba wanda zai ɓace. A inda nake so na ajiye shine na zauna a Jos in iya buɗe file ɗina da na ajiye a Kano. Daga Jos nakan iya buɗe file ɗina da na ajiye a Kano. Idan kamar inda yake taimaka mini kamar hakane in wayata ta mutu sai na saye wata in shiga komai yana nan da komai da komai amma kuma ina taka tsantsan bana ajiye sirri kamar lambar ATM ko password a can. Kawai abubuwan da basu da haɗari nake ajiyewa. A taƙaice dai ajiya a yanar gizo kamar majalisa ce ta biyu. Ina ajiye abubuwana don kada su ɓace.

Kai, ai wannan lokaci, lokaci ne da unguwa suke zama gida ɗaya wallahi. Ba banbanci Kiristan da musulmi ko Hausa da Igbo ko Yoruba, duk an zama ɗaya ana cin abinci ɗaya. Abincin da ake kai wa juna ana, ana cewa bikinku bikinmu ne. Uhm, idan Kiristan ne ana, su kan kai chicken da kuma jollof rice a manya manyan kuloli. Za ka ji wari, za ka ji ƙamshi duk ya cika unguwa. Su kan yi kuma cake ana yanka su manya manya akai sannan kuma sukan raba fanta da coke do-dole sai an sha abu mai sanyi tukun. Suna aika wa maƙwabta mu-musulmai, uhm, a cikin kula mai kyau a rufe shi da foil paper. Idan Sallah ne, musulmai sukan yanka rago sukan yi tuwo da miya mai daɗi da nama a ciki. Akan yi dankali da nama da ruwan shinkafa. Akan yi kuma waina da miyan taushe. Suna aikawa maƙwabtansu Kirista domin su ma su ji daɗin abin-abincin Sallah. Ana aika, ana aika yaro ko kuma uwar gida da kwano ba a cewa na-na sayi ba a'a kyauta ne ake kaiwa domin a ji daɗi. Zumuncin tsakanin maƙwabta wannan shi ne tasirin biki. Taimakawa girki idan na Kirista ne, maƙwabta musulmi suna zuwa su taimaka wajen tsaftace kaji. Hakan kuma idan na Sallah ne. Aron kujeru da-da faranti, biki, bikin ɗaya ya cika faranti unguwa gaba ɗaya. Yara suna shiga ko'ina. Yaron Kiristan yana cin nama a gidan musulmi. Yaron musulmi yana cin cake a gidan Kirista. Babu ƙofar da aka rufe. "Ku zo ku ci" ita ce kalmar da kowa yake yi. Dattijai suna cewa maƙwabci ya fi ɗan'uwa da ke nesa. Daɗin bikin juna shi ne mafi daɗi. Ihu da rawa. Rana ɗaya za ka ji music na biki, na coci da na Sallah. Kowa yana godiya. Allah ya ƙara muku. God bless you. Uhm, ciki, ciki, ciki ya cika. Ba za ka iya cin abincinka kai kaɗai ba sai ka ci da maƙwabtanka. Hoto da dariya, ana ɗaukar hoto tare da, tare ba wai wane, ne wane ba. Bayan biki ya wuce sai a ci gaba da cewa kai abincin bikin ku ya yi daɗi sosai wallahi. A taƙaice dai a unguwa biki ba na mutum ɗaya ba ne, na kowa ne. Muna raba abinci, muna raba murna, muna raba rayuwa.

Kai wallahi muryata tanada ƙarfi kuma tana a hankali, ya danganta. Ya danganta da yanayin da muke ciki da kai. A lokacin da muryata take da ƙarfi, wannan shine lokacin danake son kaji abinda nake cewa sosai. Ina baka labari mai muhimmanci, so inaso ka kula. Kamar ince motor na zuwa dole zanyi da ƙarfi saboda kada motar ta bige ka ina jin daɗi lokacin da muka ci ƙwallo. Nakance "goool munci". Ina, idan kuma ina kare wani, idan wani yana cikin ana zaluntan wani, sai murya ta tatashi nace a daina. A biki ma idan ana rera waƙa, ana buga drum, dole ne in yi ihu. Lokacin da kuma murya ta take yi a hankali, wannan kuma shine lokacin sirri. Kamar a ce irin da daddare idan muna tattaunawa kafin bacci. Ka ji? Kana jin bacci? Sai kuma ina, idan ina ba da shawara, kada ka damu komai zai daidaita. Amajami'a ma ko kuma massalaci ina addu'a a hankali ina, idan kuma ina kare wani, idan wani yana cikin ana zaluntan wani, sai murya ta tatashi nace a daina. Dattijai suna cewa mai hankali yana son lokacin ihu, ya son lokacin natsuwa kuma. A taƙaice de murya ba ɗaya bace, tana canzawa kamar yanayin Jos. Wani lokaci rana, wani lokacin zafi, wani lokacin iska sannan kuma wani lokacin sanyi.

Lallai biredin gida yana taka muhimmiyar rawa a gida. Amm, a gidan burodi ba kawai abinci bane, biki ne. Burodi da ke da muka sani mai daɗi shine biredin agege na gaske. Yana da laushi, idan ka matsa shi sai ya dawo. Yana da ƙamshi sosai, da ka buɗe leda sai gida ya cika da ƙamshi mai daɗi. Yana da tsayi, dogo ne mai faɗi. Zai iya cika mutum huɗu, zai iya cika musu ciki. Wanda aka gasa da safe mai zafi, idan ya huce ba daɗi. Bana son wancan busasshen da yake kamar dutse. Abin da muke ci da shi, biredin da shi kaɗai, a'a wallahi sai ya sami aboki. Ti da madara. Da safiya wannan shi ne sarki. Wannan shi ne sarki, amm, da kuma check up don ran-- duk ranar Asabar da su muke amfani. Awara da wake, tsakiyar rana yana cika ciki shi ma sosai. Kayan lambu da yaji. Idan an yi biki kawai da ruwa, idan babu komai sai ka ji, sai ka ji ka ka ƙoshi. Mai sayar da burodin unguwarku? A wannan shine aboki na gaskiya. Muna da mama burodi a gefen titi. Tana da keke da leda mai zafi. Tana fara wucewa ne da ƙarfe shida na safe. "Burodi mai zafi ku zo ku siya" haka ta ke cewa. Tana bin bashi, biya-- tana bada bashi sai a biya ta ƙarshen wata. Kuma ba ta, ba ta mantawa. Tana ba yara ƙarin guda, ga wannan naka ku je ku ci sai yara su ji daɗi. Idan burodin ya kare da wuri sai mu ji bakinciki tunda mun saba ba mu samu ba yau ba tare da ita, idan ba tare da ita ba, safiya ba ta cika. A takaice dai a gidan burodi, daɗi da abokanai kuma yana taka muhimmiyar rawa da safe da yamma da daddare sai burodi ya shiga.

Bari in bayyana muku fuskar wanda na sani ko kuma in ce mama na ko kuma maman abokina. Ita dai idanunta ya kasance ba manya ba manya bane amma cike suke da magana. Baƙaƙe ne kuma masu haske kamar suna cewa na gane ka. Suna yin lumshewa da zaran ta ji wani abu mai daɗi. Idan tayi fushi sai ta juya idanun basai tayi magana ba zaka gane abunda idanun suke magana. Idanunta suna cewa gaskiya kafin bakinta ya faɗa. Me yake bayyana a fuskarta? Fuskarta tana cike da labari. Layin na damuwa a goshinta. Na lokacin da ta kasance tana ƙoƙarin ciyar da mu. Walmai a gefen bakina dariya. Fata mai mai laushi koda yake aikin gida yake ɗauke ta. Tsautsayi tausayi kullum za ka ga kamar tana son runkumar ka tsabar tausayi. Fuskarsa, fuskarta tana cewa gidan nan lafiya yake. Yaya a yanda take idan ta yi dariya kai nan ne fa na fi so. Da zaran ta yi dariya idanunta suna rufe gaba ɗaya sai ka ga farin idon kawai haƙora masu fari suna bayyana duk haƙora talatin da biyun nan sai ka gan su. Wuyanta yana girgizawa he, he, he kamar haka har ta yi tari duk damuwa yana tafiya gida yana haskaka yana zama farin ciki. Dariyar ta yana kawar da rauni ba tare da magana ba. A taƙaice dai fuskarta ba kyakkyawa ce kawai ba gida ce, mafaka ce kuma lafiya ce.

Kai, ai wannan tambayan ta gida ce. To ni de yadda nake kawo wa gida kamar haka yake. Da safe nakan tashi in yi sallah da farko. Ina godiya ga Allah da ya sa na tashi lafiya. Sannan nak idan safiya ta yi, nakan haɗa tea da biredi da shayi in sha da madara. Na kan tashi in tsaftace gida bayan na gama karyawa. Nakan share, share duk shukan da ke gida, na cire ƙura. Gida mai tsafta yana ba da rai. Nakan aika yara makaranta, na ce musu ku kula da kanku, ku koyi abin da ake koya muku. Shi ne wasiyata a garesu kullun da safe idan za su makaranta da rana kuma nakan tashi in yi aiki. Ina fita neman halal ko a gida nake aiki da computer. Nakan kira iyaye, mama kin tashi lafiya? Kin ci abinci? Dole sai na ji murya su kafin nake iya komai. Nakan taimakawa maƙwabta. Idan na ga wani yana buƙata, sai na taimaka masa. Allah yana taimakon wanda yake taimakon ɗan'uwansa. Idan yamma ta yi, komawa gida da abinci. Wani lokacin nama, wani lokacin kifi. Abin da Allah ya bayar shi nake siya na koma da shi gida. Zaman tare, muna cin abinci a ƙasa tare. Muna yin dariya, muna ba da labari, du muna duba labari amma na barin labarin talabijin ya ɗauke ni. Amma labaran talabijin ya ɗauke ni. Iyali na, nakan yi addu'a da bacci. Muna rufe rana da godiya. Ka'idata a gida babu fushi har zuwa gobe. Idan akwai matsala, muna magana da ita a yau. Gida ba shi da bacci tare da fushi. Kuma mafi muhimmanci nuna soyayya. Rungumar tamba runguma tambaya. Yaya rana ta kasance dariya. Kuɗi zai zo ya tafi amma zafin gida shine dukiya. A taƙaice dai, gidana wuri ne na zama, na zaman lafiya, dariya da Allah. Ba, ba faɗa ba, ba tsawa ba sai dai aminci.

A gaskiya yin bacci da wuri kai magani ne, kyauta ne kuma wallahi. Amma gaskiya ba sauƙi bane a kullum. Ehn, sanda nake yi idan ya yi yawa, idan bacci ya yi yawa, eh a wani lokacin, lokacin da babu aiki da yawa ko kuma da gaske na gaji. Misalin ƙarfe tara zuwa ƙarfe goma na dare ina tashi da ƙarfe biyar na safe ina jin ƙarfi kamar wani sabon mutum. A'a, a wani lokacin aikin ya ɗauke ni ko kuma waya ta riƙe ni sai na samu ƙar-ƙarfe sha biyu zuwa ƙarfe ɗaya na dare. To gobe za ka ga idona kamar na biri. Abin da yake hana ni bacci shine wayoyi da talabijin. Bari in kalla kashi ɗaya kawai sai ya zama na kalla kashi biyar da kuma tunanin damuwa, kuɗi, iyali gobe hankali yana ta dawowa da tunani. Zafi kamar a Abuja da wannan zafin sai jiki ya ƙi kwanciya, ido ya buɗe na ƙasa barci. Aikin da ya taru bari in gama wannan sai dare ya yi. Sannan kuma yaya nake ji idan na yi bacci da wuri? Kai banbancin yadda nake, banbancin yana, idan nayi bacci da wuri ina tashi da ƙarfi ba tare da lalura ba. Ina murmushi, hankalina a wuri ɗaya ina iya tunani, bana mantawa, bani da ciwo-ciwon kai, bana fushi da kowa. Rana ta yi albarka kamar na samu ƙarin sa'o'i biyu. Idan na yi bacci da littafi ina tashi da fushi jikina yana rawa sai kofi uku na shayi don far-faɗowa. Karatun da na koya shi ne bacci da ya fi daɗi ne, baccin da ya fi daɗi shine baccin farkon dare da tana cewa da, kakata tana cewa kafin ƙarfe goma ka kwanta ka ga yadda jikinka zai-zai-zai gode maka. A takaice dai yin bacci da wuri yana da wahala amma yana da daɗi. Yana baka lafiya, kwanciyar hankali da ranar da ta yi kyau.

A gaskiya idan wani yana yin abu a karo na farko, shine lokacin da za a tausaya masa kuma a ƙarfafa masa. Abin da nake faɗa musu shine, nakan ce ka fara da ƙarami, ka fara koya kafin ka girma ka fara da babba. Kada ka tsorata, kowane babban malami ya fara ne daga ajin kaɗan, daga A, B, C, D. Sannan kuma ka yi tambaya, babu wauta a tambaya, wauta ita ce yin shiru. Ka yi kuskure, ba kome. Kuskure shine malamin da ya fi koya. Ka ɗauki lokacin ka, gudu da sauri yana sa mutum ya faɗo ƙasa warwas. A lokaci a lokacin da nake gargaɗi ga su shine ina gargaɗi ga soyayya bada tsawa ba nakan ce kada ka kwatanta kanka da wasu. Kai kana farawa, su sun yi shekaru goma. Ka kwatanta kanka da kai na jiya. Kada ka ji kunya. Idan ya ɓaci, ka tashi ka sake. Duk mun faɗi kafin mu kawo inda muke. Ka kula da lafiyarka. Kada aiki ya kashe ka. Hutu yana da muhimmanci. Kada ka saurari masu cewa ba za ka iya ba. Mutane za su yi magana, kai aikinka. Yaya nake, a yanda nake ƙarfafa su shine ina alfahari da kai, haka nake ce musu. Kawai saboda ka gwada, yawancin mutane suna tsaro. Na ga cigabanka, ko da ƙarami ne. Jiya ba ka yi ba, yau ka yi. Ni ina tare da kai. Idan ka buƙaci, kira ni za mu yi magana. Ka tuna dalilin da ya sa ka fara. Lokacin da yayi wahala, ka tuna mafarkin ka. Na tuna lokacin da na fara dafa abinci a karo na farko, na ƙona miya. Mama ta ce to yau mun koyi yadda ba za a iya ba. Gobe za mu fi yin kyau. Haka ta ƙarfafa ni. Atakaice dai ga wadda yake farawa nake cewa kayi ƙarfin hali kada ka daina kuma kasan ina goyan bayanka ɗari bisa ɗari.

Wannan tambaya ce mai kyau. Damina da rani a Abuja, duka biyun suna da ɗanɗano daban daban wanda na fi so shi ne damina. A gaskiya na fi son damina. Dalilina shi ne sanyi, komai yana, yana ko-komawa kore, zuciya na samun sauƙi. Amma rani ma yana da kyau. Rana tana haske, kaya yana saurin bushewa. Abin da yake sauyawa da safe shi ne a lokacin damina yana da wahala. Wari yana, uh, wuri yana sanyi sosai, bacci yana da daɗi. Uhm, wurare yana yin, yana yin kyau sosai. Sannan kuma ta fannin abinci ma ina son shayi mai zafi da ƙosai ko in ce muku akara. Suna da daɗi sosai. Jiki yana son abu, abu mai zafi. Sannan kuma ta fannin kaya nakan sanya wannan, uhm, tufafi nakan sanya swaita ko in ce jaket kuma ina duba, ina duba sama kafin fita. Za ta iya yiwuwa hadari ya haɗu. Idan na fita za a yi ruwa. Idan na ga akwai hadari sai in zauna bana fita. A lokacin rani kuma, nakan sauƙin rana ta yakan tashi da wuri. Haske yana cika ɗaki kamar lokacin damina. Idan ba ayi rana ba za ka ga kafin rana ta haska ɗaki sai irin ƙarfe goma nan. Amma lokacin rani ƙarfe takwas ma rana zai iya haska muku ɗaki. Ta fannin abinci kuma a lokacin rani ina son abu mai sanyi, mai ruwa ruwa. Ina son ƴaƴan itatuwa, ina son kunu, ina son abu mai sanyi kuma wajen, wajen tufafi kuma ina son riga mai siririn hannu kuma ina shafa cream domin zafi. Abin da yake sauyawa da yamma shi ne lokacin damina. Nakan ƙarfe bakwai, ƙarfe biyar ana jin kamar dare ne. Dole sai ka shiga gida da wuri. Ba za ka iya yin aikin waje ba idan ruwa ya sauka ko mai ya tsaya. Ana zaune a ɗaki ana sauraron ruwan sama yana bugun kwano rufi kenan. Ana ba da labari. Sau da yawa mura da zazzaɓi suna zuwa lo-- daidai lokacin damina musamman da safe. A lokacin rani kuma rana har ƙarfe bakwai tana nan. Ana da lokaci mai yawa. Ana yin, ana iya yin aikin, ana iya yin komai a waje. Gini kamar irin su gini, hutu da kuma ziyara. Zafi yana yawa dole sai an kunna fanka ko AC ko kuma a fita waje domin neman iska. Ana bushewa, leɓen mutum yana bushewa na ya kuma yakan fashe. Ruwa ya zama aboki, abokina a lokacin kenan za ka yi ta shan ruwa. Karatu da na koya shi ne lokacin damina tana koyar da mu haƙuri. Ba za ka iya gaggawa ba. Lokacin rani kuma yana koyar da mu ƙarfi. Kayi aiki kafin rana ta sauka sosai. A taƙaice dai damina akwai sanyi da nutsuwan gida da rani kuma akwai haske, aiki da kuma yawan shan ruwa.

Eh wallahi ina riƙe lema sosai lokacin ruwa, lokacin ruwa. Ai bana yarda in fita da lokacin damina ba tare da lema a hannuna ba ko kuma a jaka na. Dalilai uku da ya sa dole nake fita da lema musamman a Abuja. Kaga a Abuja ruwa baya, baya bada labari kawai sai dai ka ji ana ruwa. Hadari bai haɗu ba sai dai kawai kaga anyi ruwa safe, rana, dare duk haka ake yi. Idan ruwa ya same ka sanyi zai kama ka mura da zazzaɓi suna jiran ka da za ka yi ta fama. Tafiya da takalmi mai laka. A'a, na gode lema tana taimakawa shiyasa dole in riƙe lema. Amma gaskiya lokacin wani lokacin ina mantawa sai na fita rana tayi haske dana dawo sai sai ga jimare to sai in yi gudun hijira zuwa wani shago ko in yi amfani da takardar, takarda na rufe kaina ko leda. Na fi son u-u-u lokacin da na fi so shine na, na fi son leman da na fi so ita ce wadda take babba da ƙarfi wadda iska ba za ta iya jajuyeta ba kuma wadda iska ba za ta iya janyeta ba kuma, kuma in ta kasance da launi mai kyau kamar irin shuɗi ko kuma kore tana ba da farin ciki. Karatun damina mai lema baya jin tsoron ruwa gaskiya to ka shirya? To ba za ka fi firgita ba.

Eh, a gaskiya wannan tambayar taka ta taɓa min zuciya sosai. Tunawa da gidan da na girma a ciki yana ba ni kwanciyar hankali da dariya a lokaci ɗaya umm. Gidanmu gida ne mai cike da hayaniya mai daɗi. Mama, baba, ni, 'yan'uwana guda huɗu, mu biyu mata, mu uku maza, mu biyu mata su uku maza. Sannan kuma kakata tana zaune da mu, ita ce shugabar gida. Ba tare da izininta ba babu girki wani lokacin ka wani lokacin ma ta ce ba za ka fita ba. Wani lokacin kuma kane da 'yar uwata sukan zo hutu to sai gida ya cika sosai da sosai. Muna zaune ne kamar kaji da ya'yanta, wani yana kuka wani yana dariya, amma duka soyayya ce umm. Akwai wurare uku da zuciyata ba ta manta ba kamar ɗakin girki. Wannan shi ne zuciyar gida. Mama tana turawa, a turmi, wuta tana tsinkewa, ƙamshin miya yana cika gida ina zaune a kan kujera ina kallo. Ita ce ta koya min dafa tuwo a karo na farko umm. Sannan kuma a bakin baranda dutsen zamana da yamma bayan makaranta mu duk mu duk zauna a can. Kaka tana ba da labari mu muna cin gwanda da lemu. Idan ruwa ya sauka muna kallo, muna kallonsa daga can, um, sannan kuma a filin baya wannan filin wasa ne, mukan. Mukan dasa masara, okura da ganyen dodo. Muna kuma can ne muka yi wa ƙwallo. Muke yin ƙwallo da 'yan uwa. Kaman ƙafa na cike da ƙura amma zuciya tana cike da farin ciki. Da safe sautin turmi kwa kwa kwa, addu'ar baba da ƙarar tukunya, da rana kuma dariyar 'yan uwa, ƙarar rediyo tana tana waƙa da tsuntsaye a bishiya a bishiyar mangwaro, da yamma kuma sautin ƙura lokacin damina, labarin kaka ada ada, da addu'o'i kafin bacci, da dare sautin ƙwari da wani lokacin ƙarar ruwan sama yana bugun zuciya na. A taƙaice dai gidanmu ba babba ba ne ba kuma na zamani ba ne amma ya cika da soyayyar abinci da labari. Shi ne wurin da na koyi dariya, na koyi kuka kuma na koyi zaman mutum. Har yanzu idan na rufe ido ina iya jin ƙamshin miyan kukan da, da muryar kakata.

A shekara goma da ta wuce, to gaskiya ni yarinyar jiya ne. Yanzu na ɗan girma so kaɗan. Abin da nake iya yi yanzu da ban iya wa shine na iya magana da zuciya. Shekara goma da suka wuce ina jin tsoro. Idan wani abu ya dame ni sai in sha ruwa, in sha ruwa in kwanta. Yanzu ina iya cewa baba wannan ya raina abokina. Ina buƙatar taimakonka. Na koyi cewa neman taimako ba rauni ba ne. Na iya dafa abinci da na yanke shawara. Da can mama take dafa mana abincin da zan ci. Yanzu ni nake dafa miya, ni nake shirin kasafin gida, ni nake yanke shawarar idan za a yi tafiya. Na iya. Da can idan wani ya cutar da ni, na riƙe shi a zuciya har shekaru. Yanzu na koyi sakin shi don lafiyar zuciyata. Amm, yanda na koya shi ne ba a makaranta na koya ba, rayuwa ce ta koya min. Ta hanyar faɗuwa na yi kuskure masu yawa. Na zuba ruwan zafi, na rasa aboki, na kasa gwaji. Kowane faɗuwa ya koya min darasi. Ta hanyar sauraro kuma nafara sauraron kakata lokacin da rake bani labari na saurari dattawa, na saurari kurakurai na. Ta hanyar aiki kuma ba ka iya yin iyo ba tare da shiga ruwa ba. Na fito na yi aiki, na haɗu da mutane daban daban, na koyi abubuwa daban daban. Abunda nake amfani dasu shine don taimaka don taimakon wasu. Idan na ga wasu wanda ke farawa yana tsoro, na kan faɗan masa cewa ni ma na faɗi hakan a da gashi yanzu na ci gaba. Don gina gida ina amfani da wannan natsuwa da hikima don zama ɗa mai kyau, aboki ko kuma aboki mai kyau. Don rayuwata da natsuwata bana gaggawa. Na fahimci cewa kome yana da lokacinsa. A takaice dai shekara goma da suka wuce na kasance ina neman amsa. Yanzu na koyi rayuwa da tambayoyi kala kala. Na koyi cewa girman kai ba shine sanin komai ba, girman kai shine sanin yadda ka koyi abu.

Neman gafara shine jarabawa, jarabawar zama babba. Ba abu ne mai sauƙi ba amma yana warkar da zuciya. Nakan yi amfani da waɗannan kalmomin domin neman gafara. Nakan ce na yi kuskure, na fara da karɓar laifina ba amma kai ma na ji haushinka, na cutar da kai. Ina nuna cewa na fahimci raunin da na haifar. Ka gafarta min a saurare ni ba tare da kunya ba. Ba zai sake faruwa ba. Na yi alkawari kuma na nuna yadda zan gyara. Misali kamar abokina, na yi kuskure da maganar da na faɗa jiya. Na san na cutar da kai. Ka gafartamun. Zan iya ƙoƙari na daga na gyara. Uhm, kalmomin kaɗai, ko kalmomi kaɗai ba su isa ba. Nakan yi amfani da fuska. Ina duba shi ido da ido. Bana kallon ƙasa, yana nuna gaskiya. Nakan yi amfani da jiki ma. Wani lokacin in taɓa ƙafata da sauri ko in durƙusa idan babba ne. Nakan yi aiki kuma idan na karya faranti bana cewa gafara kawai. Nakan yi, na kan sayi wani aiki yana magana da ƙarfi fiye da baki. Wani lokacin ina ba shi lokaci. Bana tilasta masa ya gafarta nan da nan. Abin da nake amsawa shi ne to ba komai. Na gafarta ma haka zaice. Wannan shi ne mafi daɗin zuciyata da sauƙaƙa. Sai mu rungumi juna mu ci gaba daga inda muka tsaya. Wani lokacin kuma shiru ko bari in yi tunani. Wannan yana nufin ya ji rauni to sai in ce to na fahimta. Ina, ina saurarenka kuma sai in ba shi lokaci. Sannan kuma bai kamata ka sake, ka sake ba. Wannan gargaɗi ne. Ina cewa na ji na gode da gaske. Zan tabbatar. Karatun da na koya shi ne gafara ba don wanke kai bace. Gafarace don warkarda ɗanyen abunda kayi kuma mafi wahalar gafara itace gafara da kanka lokacinda kace na gafarta maka. A taƙaitace, a taƙaitace dai kalma da aiki da lokaci shine gafara ta gaskiya.

Gaskiya tsarin gida jarabawa ce ta yau da kullum. Amma inda nake tsarawa shi ne bana tsara wa gaba ɗaya a rana ɗaya. A'a, nakan raba su ne kamar a ce a dokoki uku. Dok, doka na farko shine kowani abu yanada gida. Kamar a ce leda tana cikin leda, caji tana cikin tebur, takalmi yana na a shirya a wajen ajiyinsa. Idan mutum ya gama amfani da shi a ranar sai a mayar da shi wurinsa nan da nan. Ba wai a ajiye shi ba a gefe. A'a, sannan na biyu nakan yi mintuna goma ina, ina shiri kowace rana da, da yamma kafin in kwanta. Nakan sa ƙararrawa ko in ci alam na mintuna goma. Kawai ina tattara kaya masu yaɗuwa kamar irin su tufafi, littattafai, farantin gida, gida sai ya dawo daidai. Sannan kuma na uku shine shiga ɗaya fita ɗaya, shine idan na sayi sabuwar riga to tsohuwar ɗayan dole ta fita. Haka nanhana gida cika da kaya da basuda amfani. Sannan kuma wurin, wurin da ya fi tsari shi ne ɗakin zama da kicin. Ɗakin zama shine remote guda uku, caji, mujallu, jakar 'ya'yan goro duk suna son zama kan tebur. Maganinsa shi ne akwai kwandon da na saya. Kayan da ba su da, ba su da gida da yamma sai na raba su can. Sannan kuma kicin kayan abinci da, da tukwane idan mama ta dafa sai komai ya yaɗu. Maganinsa shi ne na raba cupboard ɗin. Wannan na maggi, wannan na shinkafa, wannan na kayan yaji, wannan na, na rubutu da takarda, na liƙa. Mafi munin ɗakin zamu tsara gobe wato ɗakin da muke jefa kaya. Shawarata ga wani shi ne fa, fara da ƙarami. Kada ka ce zan tsaya, zan tsara gida duka. Fara da kujera ɗaya, nasara ƙarama tana ba da ƙarfi. Tsara da launi ba da nau'i ba. Misali duk, misali duk fari a wuri ɗaya ne, duk shuɗi a wuri ɗaya ne. Ido yana son haka. Sannan kuma tsari. Tsari baya hana, tsari baya nufin ba tare da rai ba. A bar hoton iyali, bar furen filasti, gida ya zama gida ba wai ofis ba. Sannan kuma karatuna a gida mai tsari zuciya mainnutsuwa idan gida ya rikice tina nina ma yana rikicewa. A takaice dai ba cikakke ba ne. Akwai ranakun da gida yake kama da yaƙi ya ƙare. Amma dokoki uku suna taimakawa.

A gaskiya wannan tambaya ce da ke raba mutane biyu. Wasu suna cewa biki ɗaya ne a rayuwa, wasu kuma, wasu kuma kar mu ɓata kuɗi, gaskiya tana tsakiya. Sannan kuma murnar da za mu yi, am, da biki, da biki yake kawowa shi ne yana tattare mutane. Biki ne kawai za ka ga kawukan ka daga ƙauye da abokan ka na da, duk sun taru saboda kai. Sannan kuma yanayin tarihi kamar hotunan dariya, rawa, abubuwan da za ka tuna da su kamar shekaru ashirin da suka wuce. Sannan kuma biki yana nuna godiya. Yin aure, bikin iyaye, Sallah, mu, muna cewa Alhamdulillah, Allah ya kaimu. Babu wanda zai ce kada ku yi farin ciki. Rayuwa ba tare da farin ciki ba ai ba tayi ba. Sannan kuma nauyin da yake iya, yake iya biyowa bayan an yi bikin shi ne bashi. Mutum zai yi aron kamar irin naira miliyan biyu domin ya dafa abinci. Bayan wata ɗaya ya ci-- bayan wata ɗaya sannan ya nemi yadda zai fara biyan su kuɗinsu. Sannan kuma yana saka faɗa. Wannan shi ne yana saka faɗa. Wanne ya fi? Wane ne ya yi kayan da ya fi na wane? Muna kashe kuɗi don mutane da ba su, da ba su mallak-- da ba su, ba su ma kula ba. Sannan kuma manta, manta wa da gobe. An yi bikin naira miliyan biyar amma a tanadar da kuɗin makarantan yara shi ma matsala ne. Da yawan bayi, bayan biki sai baƙin ciki ya biyo baya maimakon farin ciki. Abun. Daidai ko da na ke shawartan mutane shine ni, ni na ga haka ya fi dacewa a yi biki amma kada biki ya yi ku. Ku tsara da adadin da ka mallaka. Yi abin da zai ba ka farin ciki, am, ba tare da bashi ba. Idan naira dubu ɗari biyar ce ka mallaka to ka yi na naira dubu ɗari biyar ɗin cikin mutunci. Fitar da muhimmanci. Mutane abinci mai kyau da tunawa ba lallai ce, ba lalai ne wuta ta tashi a sama ba ko kek mai bena, mai benaye biyar. Tambayi kanka. Bayan shekara ɗaya me zai fi, me zai fi tunawa? Waƙar da di, da dj ya buga ko kuma yadda na taimaka iyalina da kuɗin da ya rage? Karatu na a nan shine biki ba shine tsawon sa'a ba, shine zurfinsa. Mutane ba sa, ba za su tuna da yawan kujeru ba, za su tuna da yadda ka maraba da su ne da soyayyar da ka nuna musu. A taƙaice dai, ya dace a yi murna amma kada murna ta zama dalilin damuwa. Kamar kashe kuɗi? I kashe kuɗi? A'a, mutum yayi daidai abin da yake da shi.

A ka tuna min a da da yanzu. Kuli kuli da alewa zuciyata ta tashi zuwa firamari school yanzu. Ciye-ciyen da na yi a firamare school da kuɗin yara, na kan saya ƙuli ƙuli mai barkono. Na fi son wanda ya yi ja sosai, in ci sosai na sha ruwa amma ba zan daina ci ba. Alewa mai sanyi ma na kan siye shi wadda take cikin ruwa a kwalba. Naira goma ce. In sha sai haƙorana su yi ja, su yi sanyi sosai. Na kan sayi waina da wake ma. Naira ashirin in saka masa mai da barkono. Wannan shi ne launch dina na kan siya ɗanƙuwa da kuma donut. In sayi na naira goma, in ci na mako gaba-ki-ɗaya. Kuɗin da mama ta bani don rubutu sai ya kare a wajen ciye ciye abun wanda yake sayarwa ƙofar makaranta shi ne Malam Musa. Shi ne sarkin ƙofar makarantar mu. Teburinsa yana cike da ledoji, alewa masu launin ƙuli ƙuli a buhu, ice block a cikin ice chest. Yana da ƙararrawa da ya yi ƙir-ƙir kawai sai dukanmu mu fito. Idan muka fito kamar an za ka gan mu kamar an harbi bindiga. Yana san kowa da su ya san kowa da suna. Zai ce, yaka musa ka kawo naira ashirin na san kai mai ƙuli ƙuli ne. Shi ne banki na. In bani da kuɗi yana bani bashi ma. Sai ya ce na biya gobe. Wanda nake kewarsa har yau shi ne yana ice block mai zoɓo. Ba ya nan yanzu kamar da. Wannan ice block ɗin da aka saka zoɓo da gyaɗa da madara ciki, naira ashirin ne kacal. In sha sai leɓuna su yi ja su yi sanyi, sai ciki ya yi sanyi ma. Na biyu kuma ƙosai mai zafi da safe. Mama ba ta dafa ƙosai da safe sai dai mu saya a hanyar makaranta. A naɗe shi cikin takarda mai yana ta shiga jakar littafi. Karatun da na koya wancan lokacin ba mu da yawa amma muna da daɗin kuɗi naira ashirin ya sayi farin ciki na rana gaba ki ɗaya. A taƙaice dai ƙuli ƙuli yana da crunches, alewa tana da daɗi amma abin da ya fi daɗi shi ne tunanin wancan lokacin.

Ka tunatar dani iskar dana taɓa sha a lokacin nan. Babu abin da yake wanke min zuciya kamar ruwa. Ranar da na je ranar, shekara ɗaya kenan da ta wuce, mun je Usoma Dam nan a nan Abuja. Ranar Asabar ce. Rana tayi sosai lokacin muka haɗu mu huɗu mu da abokan mu, muka ce bari mu je muyi tsere daga zafi. Mun ɗauki abincin, kekunan wasa da ma- da, da magana da yawa. Hanyar zuwa tayi nisa amma da muka ga bishiyoyi da ruwa daga nesa sai gajiya ta, ta tafi. Uhm, daɗi da abincin wurin kai gaskiya da-daɗin bai kai ga ruwan, daga ruwa kawai ba. Sautin ruwa za ka ji yana shuu shuu yana bugawa. Zuciya tana sauka kai tsaye. Iskar mai sanyi ce, mai ƙamshi, bishiyoyi da laka. Ba kamar iskar AC ba. Wannan iska tana shiga cikin, wannan iska tana shiga cikin ƙashi sosai. Sannan kuma abin mukan ci abinci a wajen mun dafa taliya da, da miya a gefen ruwa. Mun gasa kifi mun ci da hannu mun yi damuna ta dariya. Mu kan sha ruwa da Coca-Cola mai sanyi. Bayan haka wallahi ya fi kaza ba rastorant daɗi sau goma ma. Sannan kuma mu kan yi wasanni, mu jefa duwatsu cikin ruwa, mu ɗauko, mu ɗauka hoto, mun yi, mu yi shiru kawai mu kalli sama. Sautin ruwa da iskarsa wannan shine abin da ba zan manta ba. Uhm, da yamma iska takan fara ƙaruwa. Bishiyoyi suna yin shara shara. Ruwan yana haskawa kamar gilashi. Kada da tsuntsaye, kada da tsuntsaye sai ka ji. Na zauna kan dutse kai na, na rufe ido na ce, "Ya Allah, na gode." A wancan lokacin babu waya, babu damuwa. Kawai ni da aguwa da iska da abokaina ne. Karatun da na koya ruwa yana wanke, ruwa yana wanke ba kawai jiki ba ne, yana wanke tunani ma. Babu buƙatar kuɗi da yawa don samun natsuwa. Wani lokacin kawai ka je gefen ruwa. A takaice mun je da zafi mun dawo da sanyi. Mun je da daman-damuwa mun dawo da dariya.

A gaskiya ni na fi son lokacin magariba, daidai lokacin tsakanin rana da dare, lokacin da komai ya yi sanyi. Abin da nake yi a lokacin shine, nakan ajiye wayana, bana duba notification, na kan rufe komai da komai nakan waya, nakan sha shayi mai zafi da biskit. Ina zaune a baranda, ina, ina zaune a baranda, ina tunani, ina nazarin ranata me ya yi yau, me ya yi kyau yau, me zan gyara gobe. Sannan kuma yadda lokacin yake ji a jikina shine ranar ta yi zafi, jiki ya gaji sai iska ta tashi mai sanyi. Rana tana faɗuwa a hankali sama da komai, ruwan lemo da ja. Zuciya tana cewa mun gama yau Allah, Allah ya kai mu gobe. Yana, yana bani natsuwa da godiya kamar an cire kaya daga kaina. Banbancinsa da sauran lokutan yini shine da safe yana da gaggawa, ka tashi, ka yi aiki, da rana kuma tana da zafi da hayaniya, motoci, aikin, ga kuma magana. Da dare kuma wani lokacin yana da tunani mai yawa, me zan yi gobe? Me zan yi? Haka dai. Amma da magariba ita tana tsakiya, ba, ba aiki ba, ba aiki ba ce, ba barci ba ce, lokaci ne na tsayawa, lokacin da duniya ke cewa, "Yi hu, ka yi hutunka ɗan adam, ɗan kaɗan." A takaice dai da safe. Don gwagwarmaya ce da dare kuma don barci amman da magariba don rayuwa ce.

Aikin gini aiki ne da ke canza ƙasa ta zama gida. Duk babban gida yana farawa ne da tubali ɗaya da gumi. Abin da ake ginawa ya dogara ko in ce ya danganta da yadda yake ginawa ko kuma in ce wanda yake ginawa da kuɗinsa. Gidajen zamani wannan mafi yawa daga rumbu mai ɗaki ɗaya zuwa duplex mutum yana ginawa don zama ko hayarwa ko kuma shaguna da kasuwa. Don kasuwanci ana buƙatar shago mai ƙarfi ko kuma makarantu ko asibitoci. Gina makarantar islamiyya ko kuma firamare ko asibiti na al'umma ko kuma rufe shinge da fens. Ko da ba za a zauna ba tukuna mutane za su fara da shinge. Gyara wani lokacin ba sabo bane ana gyara ne. Akan gyaran rufin ana fesa fenti ana ƙara ɗaki. Wanda yake aikin sune mutane ba mutum ɗaya bane yake yi. Abin da ake ginawa ya dogara ko in ce ya danganta da yadda yake ginawa ko kuma in ce wanda yake ginawa da kuɗinsa. Gidajen zamani wannan mafi yawa daga rumbu mai ɗaki ɗaya zuwa duplex mutum yana ginawa don zama ko hayarwa gina makarantar islamiyya ko kuma firamare ko asibiti na al'umma ko kuma rufe shinge da fens. A idonsu ake komai da komai. Sannan kuma sai 'yan aikin ko ince leburas, waɗannan sune, suke ɗaukar ɗaukar tubali, haɗa siminti, tono rami. Aikin su na ƙarfi ne ma'aikacin wuta ne, kokuma idan ana buƙatar wayoyi da haske. Sannan kuma ma'aikacin bututu don ruwa da bayan gida. Sannan kuma sai mai kawo kaya, yana kawo yashi, siminti, bokiti, ba tare da shi, idan ba tare da shi ba, aikin bazai yiwuba. Duka suna aiki ne a tare kamar jiki ɗaya. Lokutan da ake aikin shine lokacin da, lokacin dry season, lokacin rani kenan wannan shine lokacin zinare, daga November ake zuwa April, ba siminti, babu ruwan sama, komi ya bushe da sauri, ana, ana yin abu yake bushewa ana iya yin aiki daga ƙarfe bakwai na safe zuwa ƙarfe shida na yamma. Ana hutawa don ɗan kaɗan sabuda zafi yana dayawa sannan aci abinci, acigaba da aiki. Sannan kuma a lokacin damina aiki yakan ragu domin ruwan sama yana lalata siminti da yashi. Amma wasu ƙananan aiyuka, naciki kamar fenti da gyara ana yinshi, karatunda nakoya shine, gini haƙuri kenan bazaka iya gina gida acikin maka ɗaya ba tubali bayan tubali, rana bayan rana har sai yazama gida gumi da ƙarfi da ma'aikata ke zuba shine abin da ke riƙe mana rufin kai. A takaice dai gini aikin gini, kuma ƙarfi da tsari da haƙuri shine.

A gaskiya dabbobin gida su ne abokan wasa. Sune masu gadi sannan kuma suna kawo dariya a gida ba kowa bane yake da dabbobi a gida, amma duk gidajen da suke da su suna cike da farin cikin. Ya dogara da gidan da sarari. Karnuka wasu suna da ɗaya ko biyu don gadi. Suna kiransu security su kan sunansu ma yana da ma'ana irin su King, Tiger ko kuma ace bature. Sannan kuma wasu gidan suna kiwon kyanwa. Galibi akan yi kiwon guda ɗaya ne kawai. Yana zuwa da kansa ya zama member na gida yana cin abinci ya tafi. Sannan kuma akan yi kiwon kaji da agwagwa. Wannan shine mafi yawa a unguwanni. Gida ɗaya na iya samun kaji guda biyar ko kuma zuwa goma don kawai, don ƙwai da nama. Sannan kuma akan yi kiwon tantabaru da kuma raguna. A lokacin sallah ake saya. Suna kwana ne na wata ɗaya ko biyu sannan a yanka. Sannan kuma wasu gidan sukan yi kiwon kifi a akwatin ruwa da yara da suke son kyan-kyan gani. Ƙarami amma yana ba da natsuwa sosai da sosai. Wanda suke ci sune yara. Yara ne sarakuna a nan. Sannan kuma da safe yaro yana tashi ya zuba wa kaji ruwa, da masara kafin ya je makaranta. Da rana kuma mommy tana ba wa kare ragowar abincin. King zo ka ci gashi sannan sai ya zo ya ci. Da daddare kuma baba shine ke duba wa ko akwai kifi yana buƙatar lantarki. Wani lokacin kuma dabbar ma ta fi sanin wanda ya fi son ta. Idan ka ciyar da ita sai tayi ta bin ka duk inda kaje. Inda suke kwana ko wani dabba tana da nata inda take kwana kamar ka ga kare yana da gida ƙarami a waje ko kuma in ce yana kwana a ƙofar gida. Aikinsa shine ya yi mana gadi. Kyanwa kuma bata da guri a gida. A kan kujera dai take kwana ko a cikin akwatin kwali sannan su kuma kaji anayi musu gida na katako ko kuma na trailer a bayan gida da dare dole su shigo don su tsira daga daji. Sannan kuma tantabaru ana ɗaure su ne, tumaki ana ɗaure su ne a waje a basu ciyawa da ruwa. Sannan kuma kifi akan saka shi a cikin akwatin gilashi a falo. Yara suna zaune suna kallon su amfanin dabbobi a gida sun haɗa da suna kawowa yara alhaki dole ka ciyar ka tsaftace. Sannan kuma suna rage damuwa. Yin wasa da kare ko kallon kifi yana sa kai ya kwanta suna temakawa kare sunada suna temakawa sosai kare yana gadi kaji yana bada ƙwai sannan kuma a takaice dabba ba kaya bace kawai member ce ta gida tana cin abinci, tana yin wasa. Wani lokacin ma tana bada matsala amma ba tare da ita ba gidan yan jin ba komai.

Ɗinkin hannu akan tufafi wallahi wannan sana'a ce mai daraja da haƙuri. A ba inji bane, hannu da zane da zance. Abin da aka ɗinka da hannu yana da farashi da daraja daban. Wanda yake yi galibin mata ne suke yi, sukafi rinjaye a wannan aiki kamar irin su matan gida. Akwai hajiyoyi da matan aure da suka sanya wannan a sana'a. Suna karɓa daga gida, mashin ɗinsu yana gefe amman aikin hannu shine ke kawo musu kuɗi da yawa. 'Yan mata ma suna koya, wasu suna koya ne daga uwayensu ko a cibiyoyin koyon sana'a. Yara daga shekara sha biyu suna iya fara koyon sana'a. Sannan kuma masu zane ma suna yin sana'a. Akwai waɗanda suka ƙware wajen zana alamu da, da furanni. Hannunsu yana magana akan atamfa ne kawai. Ba aikin gaggawa bane, shi ya sa mai haƙuri da idanu masu kaifi ne kawai suke yin aikin. Yana ɗaukan lokaci kamar ya do ya danganta da girman aikin da zanen kamar ƙarami, ƙaramin zane kamar zanen wando ko gefen riga yana ko gefen rigan yaro, yana ɗaukan awa biyu zuwa huɗu haka. Sannan kuma matsakaici yakan ɗauka kamar irin rigar aure mai sauƙi ko gyale yakan ɗauka kwana biyu zuwa huɗu. Babba kuma kamar rigunan aure masu nauyi cike da beads da zane yakan, sukan ɗauka mako ɗaya zuwa mako uku. Wani lokacin sai ka zauna kana, sai ka zauna rana gaba ɗaya kana ɗinka wuri ɗaya kawai saboda haka ana biyan sa da tsada saboda lokacin da, lokacin, saboda lokaci da ido da baya ya, ya, ya ci sosai. Gaskiya ana, shine ana yin shi a kowane irin biki. Shine sarautar duk wani biki mai daraja kamar irin bikin aure ko na yara. Wannan shine babba. Ango da amarya dole tufafinsu suyi ɗinkin hannu. Yana nuna daraja da kuɗi kamar irin su beads, zari da kuma zane masu kyau. Da sallah ma akan yi, mata da yara kan saka riguna masu ɗinkin hannu a gefe ko a gaba. Yana bada kyau da bambanci. Sannan kuma bikin haihuwa ko suna ana ɗinka, ana ɗinkawa da jariri da jariri kaya na musamman sannan kuma da bikin graduation ma 'yan mata suna son riguna masu ɗinkin hannu don su fice a duka. A taƙaice dai inda ake son a fec, a fece a wannan a can, a can ne ake neman ɗinkin hannu. Me yasa mutane suka fi so? Shine saboda ba'a samun irinsu sau biyu. Ko wanne abu na hannu na musamman ne, yana da labari. Injin na iya yin dubu ɗari iri ɗaya amma hannu ba zai iya yi ba. Allah yasa, Allah ya ƙarawa masu wannan sana'a albarka da lafiya. Amin.

Wallahi akwai wasu abubuwa da idan suka faru a biki har kusan tsawon shekara biyar ana maganarsu. Ba wai ana dariyar mugunta ba a'a kawai sai dai don abin yana bada dariya. Waɗanda suke wajen bikin su ne. Akwai manyan mutane wato manyan baƙi irin su sarakuna da malamai. Sannan kuma akwai mata masu girki suna cikin kicin suna tuƙa tuwo. Sannan kuma akwai yaran gida suna gudu suna wasa da faranti. Sannan kuma akwai ƙungiyar waƙa suna rera waƙa wa amarya. Mai ɗaukar hoto yana cewa Dubai nan Dubai can ɗaya, biyu, uku yana rera waƙa. Komai yana tafiya lafiya ƙalau abinci ya isa waƙa tana daɗi sosai da sosai. Abin da ya faru shine abinda baza ka taɓa kwatantawa ba daidai lokacin da aka ce za a fitar da amarya, amarya ta fito sai aka fara ruwan sama sosai da sosai. Ba ƙaramin ruwa ba sai ka sai kawai ka ga jirgije, sai ka ga iska, sai ka ga ruwa kamar ana zuba shi da guga. Matsalar ita ce bikin yana faruwa ne a fili ba tent ba. Daƙiƙa ɗaya, da daƙiƙa ɗaya sai ga kowa yana gudu. Mata sun ɗauki kwanon abinci suna gudu, yara sun ɗauka yara suna kuka. Mai ɗaukar hoto yana rufe camera da jakarsa. Ƙungiyar waƙa ta jefa kayanta ta tafi. Amarya har tana cikin ɗaki ba ta fito ba. Mafi munin abin shi ne janareton ya, ya, ya kashe ya, ya, ya mutu. Duka wajen ya yi duhu sai kawai ana jin awu. Ruwa ya shafe, ya shafe ni, ruwa ya dake ni. Abin da ya biyo baya shi ne da farko kowa ya firgita amma bayan minti goma sai aka fara dariya da dariya ta aka fara dariya. Wani yace to ai wannan albarka ce Allah ya albarkaci auren, sai kowa ya fara dariya. Sannan kuma aka fa, aka, aka sauya wani shirin. Da sauri aka shiga, aka shigar da kujeru cikin wani babban ɗaki da bai cika, da bai cika ba. An ɗora madara da kek akan tebur. Bikin ya fi daɗi saboda, bikin ya fi daɗi saboda an matsu sai aka ƙara kusanci. Waƙa ta ci gaba da hannu ba spika ba kowa yana bugawa, yana buga hannu yana rera waƙa. Labarin da ya faru shi ne har yau idan aka ga amarya ana cewa to ki ce ki yi albarka da ruwa. Ya zama tarihi na gida. Karatun da muka koya shi ne ba kome ne ya tafi daidai ba. Ba kome ba ne yake tafiya daidai. Shi ya sa biki ya yi daɗi. Wani lokacin abin da ba'azata ne yake sa a tuna da bikin har abada. Allah ya ba da sa'a ga sabuwar amarya. Amin.